To, ah, shi duk ɗan adam yana da buƙatar samun abin da zai dinga yi, wato aiki kenan. Aikin nan kuma wuri ne wadda ake neman abinci kuma aiki ya danganta. Ni wurin aikina, wurin aiki ne na aikin jarida inda nake, ah, matsayina na mai gabatar da shirye-shirye a wannan wuri. So adon haka wuri ne mai kyau saboda mu kan nemu, ah, abubuwan da mutane suke gudanarwa na yau da kullum ko labarai inda mu kan yi su domin ganin cewa mun, ah, tura shi ga al'umma mun faɗakar da su mun nishaɗantar da su mun faɗakar da su. So wurin aikinmu yadda yake wuri ne mai kyau. Akwai studio room, akwai offline studio akwai kuma online studio da dai sauransu. To yadda wurin aikinmu yake kenan.